Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Sabin waya ko kuma addu'a? Wasu lokutan addu'a ne ke yi.

Ka fi son hawan matakalai ko lift? To, da yake nan gaskiya, inda nike babu lift sa dai matakalai. To matakalai ni kahawa amma in akwai lift a ƙara hawan lift ɗin.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Addu'a. Yana addu'a ko kuma yin tunanin yinnana a maheta damuwa. Babu ma ta sai dai in dinga addua.

Kana cimma manufar tallace-tallace, awu to inta in ya kai a cimma ta za'ai in kuma a yi ba a samu rana mu za a bari. Amma dai gwargwado ana yi. Kuma ana samun sa'a.

Yaushe kake cajin wayar ka, duk caji da duk sanda cajin wayar yayi ƙasa. Ina yin cajin waya. Kuma da sadda na ga wuta don akwai lokacinda kuma babu wuta. In ka ga wuta kowane lokaci sai ka laƙa caji.

Kuna sa uniform a gurin aiki. E to. Gaskiya bamu cika sa uniform ba se dai kawai shiri in an tashi shirin aiki. Da yake aiki ka san akwai kayan da aka sawa don aiki, akwai wa an ba na aiki ba.

Menene abincin da kake ci da safiya tom mahi yawanci da safe ina cin zazaye in akwai in babu, ina bidar 'yan ruwan zafi haka in sha da su da ko Lipton. Ko shi in ya samu.

Kana iya busa tsaki? Eh, amma ban iya ba sosai saboda tsaki ai mata ka yi ne amma dai ina yi. Ma fi yawanci in rai ya ɓaci ko abu bai yi daɗi ba sai in yi tsaki.

Kana iya jefa dutse mai tsayi? Ina iyawa. Wata ramma ina da ɗabi'an yin jere jere amma ina iya jefa dutse ko yaushe.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Mafi yawanci ina amfani da irin browsers na ga waya ko kuma dai haka headlines dai ga waya su nika aiki da su na browser ko kuma irin haka BBC dai.

Yaya kake karɓar baƙo? Eh to, ina karɓar baƙo ta hanyar tanadar mai abin da zai ci da abin da zai sha. In wanda na zai tawaye wuce, in wanda na zai kwana, ke sai an tanadar mai har wurin kwana.

Kana yin kiran bidiyo YouTube amma dai ba koyaushe ba. Sai in wanda illa sai in ya zama tunna ce mai amma ban cika kiran vidiyo ba. Sai in ta kama dole.

Yaya kake sa zama? To. Kowa na yadda yakeson zama me yawan ci har dai akwai kuɗi. Mutum na son zama, ina son zama kamar ina yawace-yawace kamar traveling. Ina son traveling. Wanga gari yau wanga gari. Gobe ina son ya wanga gari haka. Kwai ƙasashe.

Wannene kayan ciye-ciye da ka fi so. Ina son hakan ga akwa mai yawanci. Ina son nama, da dai sauran abubuwa haka amma dai ina so in kuma kayana ina so akwai ire-iren su chocolate da dai sauransu. Hakanga ina so su.

Kana raba aiyuka ga wasu, ni to ina raba in har wanda muka aiki ko wanda idan har maigidan mu bainan shi ka rabawa amma inta kama in raba, ko kuma ance gashi intai in rabawa wasu aiyuka ina rabawa.

Eh ku ke, a ƙarshen bikin ranar haihuwa, ana yanka dabba, hakan ga kamar maraƙi ko kuma rago. Yaron zan cire ga yana azziken da a zama tunna yanka don a yi zanen suna kuma mutane su taho a ci abinci.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani dasu kamar jaka haka da flayas, screwdriver, biro da dai sauransu har ma hama ko guduma?

Kana son karanta littattafai? Eh, ina so. Mahiyanci ma ina karatunsu amma yanzu na rage saboda ayyuka da kuma uzururru kan rayuwa.

Tana sanya tunatarwa don ayyuka. I to wata ran ina sawa, amma mai yawanci ina aiki ya tawo ba batun sanya tunatarwa ya zama dole ya tsaya ma a rai, indai hak kana son yayi aiki.